Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki, a wani wuri wadda ake kira "The Restaurant", wato wuri ne na zamani wadda kuma suna da abinciccika kala-kala na zamani. Sannan kuma wuri ne mai kyau. Ina cin abinci ne da misalin ta karfi biyu na rana.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Nakan kammala aiki a lokaci ta hanyar na yi da hankali akan wannan aiki. Sannan kuma na yi da hankali akan manyan ayyuka sannan in bar ƙanana ayyuka sai daga bai in yisu.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Domin kuwa shi addu'a abu ne mai mahimmanci a rayuwar mu ta yau da kullum. Akan ce ma ita addu'a abu ne wanda zai iya zama kamar bauta.

Kana fi son fensir ko alkalami? Na fi son fensir domin kuwa a wannan zamani, kusan kowa ya fi son fensir domin shine abuna zamani wanda aka ci amfani da shi wurin rubuce-rubuce na yau da kullum.

Kana amfani da ruwan rijiya? A'a, bana amfani da ruwan rijiya a ko da yaushe amma na kan yi amfani da shi wani lokaci musamman idan zan yi wasu buƙatu wadda ba na sha ba ko kuma na yi girki.

Kada a fi kuzari da safe ko da yamma? Ina fi kuzari da yammaci domin kuwa a wannan lokaci jikina ya watse ke sannan kuma aikin ya riga ya yabi jikina. So a wannan lokaci da yammaci nakan fi kuzari.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya a matsayin wani abu wadda yake takura ni. Domin kuwa ni ba mutum bane mai son hayaniya. Hayaniya abu ne wadda ni ba na son sa. Domin kuwa yakan takura ni ya hana ni nitsiwa da yin aikina.

Yaya kake jira a layi? Ina jira a layi ta faɗaɗa gizzuwa da kuma maida hankali da kuma rashin gaggawa. Domin kuwa jira a layi abu ne wanda yake da cin rai amma kuma idan ka natsu ba matsala.

Kana duban kalanda kullum? A'a, bana duban kalanda kullum. Domin kuwa ni ba ma'abocin yin haka bane. Amma ina duba kalanda aƙalla a kowane mako domin sanin wasu ranaku masu muhimmanci.

Ina take son ziyarta? Wurin da nake son ziyarta babba, bai wuce gun ziyarce kabarin ma'aikin sallalahu alaihi wassalam. Sannan inje yi aikin hajji, sannan in dawo ƙasa ta.

Kada ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, nakan ƙetare ƙafafu lokacin zama amma kuma ba a ko da yaushe ba domin ni ban cika zama a ko da yaushe ba. Nafiso in zauna a kujera.

A wane wata aka haife ku? An haife ni a wata-- ta goma na alib dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu. Wannan rana tana da muhimmanci-- a.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh ƙwarai ina iya amfani da kwamfuta. Kusan a yanzu zan iya cewa ma ni na ƙware fannin amfani da kwamfuta. Domin kuwa nakan sarafa kwamfuta duk yanda nake so. Nakan shiga wasu na'urori da wasu applications in yi ayyukana sannan kuma in yi wasanni.

Wane launi idanunku suke? Idanuna launin su shine launin fari da baƙi. Launi ne wadda kusan. Zan iya cewa kowa da kowa a yankin mu yana da kalnr wannan launi na fari da baƙi.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Nakan wanke kayayyaki musamman a ƙarshan mako domin kuwa wannan lokaci yana da isasshen lokaci da zan yi ayuka na musamman wanki.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, tabbas ina yin ciniki a kasuwa amma kuma ba a ko da yaushe ba. Domin kuwa ita kasuwa a wani lokaci ba a yin ciniki yadda ya kamata saboda yanayin ta yadda take.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga. Domin kuwa, shi zama kusa da taga yana da amfanu sosai. Domin kuwa, sai ba ka dama ka samu iska mai natsuwa.

Wace hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun hagu ne. Domin kuwa kusan kowace ayyuka da zanyi na yau da gobe da wannan hannu nake yi. Kuma ina jin daɗin haka, ina alfahari da haka.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, ba na son wurare masu hayaniya. Domin kuwa wurare masu hayaniya ba su ba da nassuwa da kwanciyar hankali da kuma yanayi mai daɗi, shi yasa ba na son wannan wurare.

Wane irin takalma kafi so? Takalman da nafi so sune takalma wadda ake ce musu sau ciki. Domin kuwa wannan takalma sukan kiyaye ƙafa daga wasu haɗarurruka wanda zai samu ƙafa.